Kace, ya, ina koyon fasaha sabo, sabon fasaha, ƙoya. To, zan sa kai na cikin shi, zan sa, eh, zan sa jiki na, ban zan sa zuciya na dukan abun zan sa. In mun zo rubuta zan rubuta, mun zo karanta zan karanta, eh haka na yi.

Nace ina ƙofa, ina tofa miya to in gaya ma gaskiya tambaya nan bansan, bansan ya kana tambaya, kana tambayeni haka amma bari tofa miyau a ƙasa mana, ba a kasa a ti ama tofa miya ba.

Ka ce kujerunmu suna da daɗi to, ayy kujerunmu suna da daɗi mana. Giyan mu, ƙungiyan mu gaskiya suna da daɗi, daɗi mai kyau kuma. Kwai fom, za ka iya kwanta a kan shi kuma.

Kace ina son fensir ko alƙalami to in ka rubuta da fensir sai ka, sai ka cire shi ko sai ka cleaning shi. Amma in ka rubuta da alƙalami to alƙalami babban ko ya fi fensir mana. Ni ina son alƙalami amma ina son rubuta abun da zan cire sai na amfani da fensir.

Ka ce yaushe ina hutawa a wurin aiki. To a wurin aikin mu akwai wani lokacin ana bamu hutawa. Eh za mu saya, za mu kalla, za mu duba abubuwan folaɗe, za mu kwanta ko za mu saya, za mu, za mu, za mu samu hutu, za mu ci abinci, sai fa shine.

Kana tambaya ina kulle ƙofa kullum, ya ba zan, baya ba zan kulle ƙofa na kullum. Kana cikin Najeriya nan ko kana nan haba. Muna maganan insecurity da damuwa da bandit. Ya ba za, baya ba za ka rufe ƙofan ka kullum, za ka fashe jaka.

Kana tambaye ni ina iya tuƙa mota to fara gaskiya ban iya ba amma zan iya. Na sa zuciya na cikin shi zan iya. Lokacin shi lokacin baizoba har yanzu amma zan yi.

Kace ina amfani da matashin wuya haba. Akwai wani a duniya nan kuwa rayuwa nan bazai amfani da shi. Ka becci ba zaka amfani mutashin wuya ba haba. Ba maganan maganan banza wancan ne ina amfani dashi.